Kai! Ina kallon inuwa na sosai sosai. Ni ina tafiya za ku ga yawanci ina kallon inuwa na. Ina kallon inuwa na tafiya, koma ina zan je ka ina kallon inuwa na. Ba tafiyan da zanyi ko abun da zanyi ba, ina kallon inuwa na. Ina tafiya ina kallon inuwa na, ina kallon inuwa na. Yanzu haka ma ina ɗaki ina so ma in fita in na fita kun san in rana ya saki mutum shi ne zai ga inuwarshi to amma ina kallon inuwa na sosai da sosai. Ina kallon inuwa na yawanci sai ma ina tafiya ba ina kallon inuwa na. Na gaya maku ina kallon inuwa na. In tafi nan in je ina dawo, in je nan in dawo, in je komi yayi ina ina kallon inuwa na. Ina kallon inuwa na sosai sosai. Ina tafiya mana ina kallon inuwa. Koma da yaushe mutum ma yana tafiya yawanci ba'da za a ce bai ga inuwarshi ba. Yana kallon inuwarshi ai. Ina kallon inuwa na sai dai ba tafiya nake ba kowane abu aka. Amma ina kallon inuwa na. Batun kallon inuwa na kan ina yi. Koma wani kalan tafiya, koma wani irin tafiya, koma da yaushe ina kallon inuwa na. In na fita, aa in ina gida ko ina mene ne mene ne. Ko yanzu haka ma ina cikin ɗakina ina kallon inuwa na. Ina kallon shi. Kun san mutum da bai da inuwa maye ne. Toh, yaushe sai ina tafiya ina kallon inuwa na. Ko da yaushe, kowane irin lokaci ina tafiya ina kallon inuwa ina na. Na abun yana bani mamaki wa. Nika ina tafiya ina son in kalli inuwa na da waye waye waye da yaushe. Ko da yaushe ina tafiya yawanci ina kallon inuwa na. Yanzu haka ma ina magana ma ina kallon inuwa na. Ina cikin ɗaki ina kallon inuwa na. Sai na fita ma za ku kalla. In na fita in ban ga inuwa na ba kai! Ai in ban ga inuwa na ba kai ai na zama maye. Wanda bai ga inuwarshi ba kai shi ne maye ai. Amma in ka ga inuwan ka kai, kai ba maye ba ne ai. Ina tafiya kawai koma yaushe kawai matsala ta indin ka gani inuwa na. Shi ne damuwa na kawai. Inuwa na da zama yana nan eh garantin kenan. Amma maganan barin ba inuwa ɗin nan kai ai babu shi ai. In ga inuwa na dai kawai zamantacewa yana nan. Shi ne kawai. Koma yaushe steady in kalli inuwa na yana nan shi ne abun da nake so gaskiya. Inuwa na kai haha ai ina gani shi sosai. Ko yanzu haka ma ina gani inuwa na ina jin daɗi. Kowa ga shi ka ga kana tafiya ba inuwan nan ai akwai damuwa gaskiya. Akwai damuwa. Amma kun ga yanzin inuwan nan yana nan, shi kenan. Yana nan ka yi tafiyan ka, ka yi mene ne mene ne ko hutu ma in ka ga dama za ka samu hutu. Amma komai kana tafiya ka ai ba wannan inuwan ka akwai damuwa ai. Za a ce maita ne ai. Kema ai dai yake da ai. Baka da inuwan ka akwai damuwa ai. Baka da inuwa kwata kwata a'a ina da inuwa ai. Ina tafiya ina kallon inuwa na. Ba abun da ya kai shi daɗi ai. Kana tafiya kana ganin wannan inuwan naka kai gaskiya akwai daɗi gaskiya. Na ga wannan inuwa na in yana nan fa datti kai kai kai da daɗi wa. Na ga inuwa na wani shike na wallahi ina gani inuwa na. Ina kallon inuwa na ina tafiya kuma yana sani nishaɗi gaskiya ina jin daɗin ina tafiya ina kallon inuwa na. Ko kuma in na samu hutu ko wuri in na samu ina zauna ka ga shi kenan. Amma komai maganan inuwa naka gaskiya ina kallo, ina kallo sosai. Ina tafiya ina kallon inuwan nan. Kuma yana kawo mun, yana sani nishaɗi kuma da jin daɗi gaskiya. Kuma ina jin daɗin, ina jin daɗin ina kallon inuwa na. In ina kallon inuwa na koma ina yin wani abu gaskiya abun yana mun daɗi sosai. Wallahi yana mun daɗi. Kuma kallon inuwan nan kun san ba wani, ba ma wani ƙaramin abu bane. Daɗi abu ne kawai gaskiya. Duk wanda ba ya kallon inuwanshi ba ina gaskiya dai ice maye ne, maye ne. Shi fa yana cin maita fa. Toh, duk wanda ba ya kallon inuwanshi ya sani cewa shi fa, shi fa maye ne fa. Ya kawana a ce sai ya sabo ya tsai indin ka gani inuwanshi. Da yawanci mutanen da basa ganin inuwansu gaskiya an ce mayu ne. Suna cin maita. Amma ni ina gani inuwa na gaskiya ina tafiya ina kallon inuwa na sosai sosai. Ina yawanci ina kallon inuwa na ina tafiya. Kowa abun da yake mun daɗi fiye da indin ka gani inuwan nan ina tafiya ma. Indin ka gani ina haska. Kai koma da yaushe ina gani inuwa na gaskiya abun yana mun daɗi sosai sosai. Koma da yaushe fa na ce ma. Koma da yaushe, koma wani irin lokaci, koma da yaushe inuwan nan in kalle shi shi ne babban priority dina kenan. Abin da nake bukata kowane lokaci kenan ina gani inuwa na ina tafiya in je ko ina. In ga inuwa na in ga kaza in ga kaza. Kuma gaskiya yana mun daɗi gaskiya. Yana mun daɗi in na gani sosai ina jin daɗi. Yana bani annashuwa, yana bani jin daɗi, yana bani duk abun da nake bukata. Gaskiya ba abu kaman kallon inuwa na ina jin daɗi. In na ganshi gaskiya ina samun nishshuwa, annashuwa ina samun natsuwa da komi da komi da nake bukata. Gaskiya indai inuwa dika, indai inuwa ne ka ce "Eh malam kana jin daɗin kallon inuwan ka?" Na ce "Eh wannan lalle haka ne. Wannan zancen haka yake." Ina jin daɗi. Na ga inuwa na yadda yake gaskiya ina samun nishaɗi. Ina samun natsuwa kuma ina samun jin daɗi. Meyakai haka? Babu, ba abun da yakai wannan natsuwa da samun jin daɗi da kwancin hankali a rayuwa. Dan ba abun da yakai kwancin hankali, daɗi.

Gaskiya kalan abin sha da na fi so a yanzu haka a duniya, ban da wani abin sha da na fi so a daidai kowane lokaci ko mene ne in ka ce min wani abin sha ka fi so, ya danganta wane irin abin sha ne ko mene ne. Gaskiya abin sha da na fi so na farko zance ruwa. Ruwa kusan shine galibi abubuwan da yake nan a wannan duniya, ya fi komi yawa a duniyar nan ruwa. To kaga ruwa shine abin da na fi so gaskiya a duniyar nan. Shi na fi so in sha, shi na fi so. Kaga ruwa shine ya fi komi amfani, tun da a cikin jikina ma ya fi komi yawa. To kaga ba abin da ya kai ruwa a duniyar nan. To ina so ruwa, maganar ruwa kan ina son ruwa sosai sosai kuma yawanci ina shan ruwa. Ina samun lokaci in sha, in ci komai. Kaga ba abin da ya kai ruwa, ina so ruwa sosai sosai. Bacin ruwa gaskiya ina son abubuwa da yawa. Suna da yawa bayan ci bacin ruwa da nake so nake sha kuma da sauransu. Da kaga da ruwa ina son ruwa, ina son wasu irin kamar zoɓo ko kuma irin drinks irin masu sanyi irin na wato lemon kwalba ko lemon mene ne. Gaskiya ina son waɗannan irin lemu lemun. Gaskiya ina son su sosai sosai. Kuma kaga irin wa yan'nan lemon in ka samu lokaci kana shan su sosai, yana ƙara kuzari gaskiya sosai sosai. Ina son lemu sosai, lemon kwalba ne, lemon mene ne ka za, duka ba wadda ba na so. Ina son kalan lemu lemu daban daban ina son su. To kaga bacin wa'an'nan lemon ma ina son wasu lemon muka daban daban ina son su gaskiya. To bacin lemu ma ina son irin shayi shayi. Gaskiya ina son shayi, ina son shayi sosai sosai ina son shayi. Kaga in ka samu shayi mai zafi sosai da madaran ka yaji sosai, ka samu da chocolate ɗinka ka samu gaskiya ba abun ce, abin da yake wannan daɗi ɗad daya ne gaskiya. Abin kai gaskiya bana ce ma abin da ni a wajena yakai shi daɗi ba. Ba ran lissafa in ce ga akwai ba gaskiya. Dan abin da yake yakai min wa'yan'nan abubuwan daɗi gaskiya ni ina gada wuya fa, da wuya fa. Dan gaskiya yana wuya in samu wani abu da kaga yake kai min irin wa'yan'nan da abun daɗi gaskiya. Dan ni ma abocin son shayi ne sosai. Ina son shan shayi ko wane lokaci. Ko wanne lokaci na fi son in samu abu mai zafi. Haka nan ina cin abinci, ina shan shayi ina, haka dai ni nake so gaskiya. Haka rayuwana yake so. Abubuwan da nake so ke, suna daga cikin manyan abubuwan da nake bukata, manya manyan abubuwan da nake bukata a rayuwana. In ka ce ɗauki shayi, kaga biredi ma ina son biredi sosai sosai. Ina son inci biredi. Kaga ko wanne irin lokaci na samu, na samu ina karɓi ina anshi biredi ina cin biredi ma gaskiya ina jin daɗi. Ina jin daɗi ina cin biredi sosai sosai. Kaga bacin biredi ma ina son wasu kalauna huɗu yin abinci da yawa. Kaga bacin biredi ina son irin in samu irin sha in samu abin sha dai kamar dai lemon kwalba. A'a lemon kwalba ɗin ma akwai su kala kala. Lemon kwalba irin Fanta ina son Fanta wadda ake ƙiyin shi nan ake ce mashi eh Fanta. Ina son Fanta, ina son Coke baki bakin nan ke nan ina son shi. Ina son Coke, ina son Smooth ma. Don Smooth ma yanzu haka ma ina da shi a ɗakina. Chapman ke nan ina da shi. Gaskiya ina jin daɗin Smooth. Na saye shi, na saye ledan shi na ajiye a ɗakina. Ko yaushe dai nake bukatan abu kawai za ka ga na ɗauka na buɗe na sha. Gaskiya ina jin daɗin Smooth sosai sosai. Ina jin daɗin Smooth. Ina jin daɗin irin yanayin da abubuwan yake tafiya ko yadda abubuwa na ajiye su ko mene ne zan ci. Gaskiya ina jin daɗi gaskiya. Yanayin abubuwan rayuwan da yake tafiya mana da abubuwan da na gaskiya abubuwa komai ya kamata a ce mutum yana da tanadi da tattali a yanzu. Ya kamata a ce mutum ka yi komi, ka yi tunani kafin nan. Duk abin da kake gani a rayuwan nan mai ƙarewa ne. To kaga ta haka ya kamata a ce ka yi amfani da dama ta abin da ka samu. Ka yi amfani da lokacin da ka samu. Ka yi amfani da daman da ka samu. Ba lalle ka samu irin wannan daman da kake samu ko ka samu ba a yanzu haka. Gaskiya ya kamata mutum a ce ya ci gaba da wannan dama. Ya yi amfani da wannan dama da ya samu ya ci gaba da damawa. Ba wani abin da za ka samu ka taimaki kanka sai Allah ya so. So kaga tun da ya turo maka wannan daman sai ka samu ka dama ka yi amfani da shi a lokacin da ya dace. Gaskiya ba sai lokacin da ya ƙure ba, ka yi amfani da abin da ya dace a lokacin da ya dace. Ka yi abin da ya dace lokacin da ya dace. Kar ka zo daga baya kana na dama. Ka ga na dama daga baya duka shirme ne. Kaga ga har ka yi abin da ya kamata tun kana da dama, tun kana da lokaci, tun kana da abin da ya kamata ka yi shi a lokacin da ya kamata. Wannan shawara ne kuma abin ya kamata mutum ya ɗaga ya yi tunani ya san cewa mene ne ya kamata ya yi a lokacin da ya kamata tun da ya samu.

Wane irin jaka yake kai gaskiya? Ni daga gani nan, fa ba irin ni mutum ne mai son sa jaka sosai. Ina son sa jakka amma ya danganta da kamar wurin da zanje ko mene ko abin da zanyi ko mene ne. Gaskiya ina son sa jakka, ina yawan sa jakka. Inje kaza, inje kaza, inyi kaza, inyi kaza, ina sa jakka. Zakaga misali akwai kalolin jakka da nake yawan sawa. In zaka ga misali akwai jakka irin manya-manyan jakka wanda ake sawa ta baya. Akwai jaka da ake sawa a gefe ake rataya shi ake tafiya da shi. Jakakkuna suna da yawa wadanda ake amfani dasu gaskiya. Ina da jakunkuna daban daban. Yanzu kam in ka shigo ɗakina zaka kalla jakunkuna da nake dasu. In ka shigo zaka kalla. Yanzu ko yanzu haka ma ina da wasu jakka jakakkuna daban daban wanda nake dasu a ɗakina nake yawan amfani dasu. In zaka duba ya danganta da wurin da zanje wurin da zanje, me zanyi a wurin, me zanyi kaza. Ya kamata shine waɗanda abubuwan da nake dubawa ne ke determining mini wane abu ya kamata, me ya kamata in sa. Wane kalan jakka ya kamata in sa. Me ya kamata nayi. Abin da ya kamata in sa. Haka sai kafin nan na je waje ko kafin nan nayi abu kaza. Ya kamata sai nayi tunani. Sai na ga wane abu ya dace a lokacin da ya dace. Sai nayi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Bana yin abin da bai kamata ba a lokacin da bai kamata ba. Shiyasa in zan tafi nake duba jakkan da ya kamata. In zan je waje ne irin na taro ko kuma wajen abubuwa irin na ƴan gayu ne, zaka kalla zan ɗauki jakka wanda ake sashi ko ake rataya shi a gefe wanda ake sawan nan. Jakan gayu kenan. In kuma zan je makaranta ne ko kuma zanyi wasu abubuwa, shi ma ina sa na gayun. Amma idan je irin abubuwan da muke yi irin na content da muke tafiya, muke tafiya gari gari, unguwa unguwa ko ta ina, za ka gani na ɗauko jaka mai baya wanda ake sawa a bayan nan. Shi nake tafiya da shi nake fita inje cikin mutane muyi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Don bana jiran abin da ya kamata. Shine kawai tunani nake yin zama in yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Ba abin da bana wahala kai na bana yin abin da bai kamata ba lokacin daya kamata. Ina sa jakunkuna launi daban daban. Ina sa baƙi, ina sa fari, ina sa ja, ina sa kore, ina sa ba kalan da bana sawa. Kuma ka gani in zanyi abu ina yin tunani kafin nan in fara yi. Don bana son ma in zo ina na dama. Ka ga duk komi a rayuwa daya kamata kayi. Ya kamata kama kanka karatun ta natsu. Kuma in zakayi shi ya kamata kayi tunani a lokacin da ya kamata kayi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Ka ga in zaka ɗauki jaka ka ɗauki abun da ukulu. Ya kamata wurin da zaka je ne zakayi tunanin wane kalan abun da zaka sa. Kuma in kaje ka sa abun da bai kamata ba a wurin da bai kamata ba, ka ga ka yi shirme kenan. Shiyasa ya kamata kayi tunani ka ga abin da ya kamata. Menene biki ko kuma indai biki zaka je ka ga sai ka sa irin na ƴan gayu. Kokuma zaka je irin ko makaranta wani in a sakandariya ne sai ka ɗauki ƙaton jakka. Amma inda a University ne shi ma za ka sa irin jakkan gayu wadda ake ratayawa a gefe. Don shine yafi cancanta don mutane da yawa suna shigowa cikin jami'a. Don kai ba ɗan sakandariya ba ne yanzu ka riga da ka bar sakandari. Ka ga ya kamata ka sa jaka irin na gayu kenan. Kai ma ka shigo cikin gari kayi gayu. Ka ga kuma abin da bai kamata ba kenan bai kamata a ce kai ma ka zo kana ta ƙauyanci ba. Ya kamata ka shiga cikin mutane kai ma shiga cikin jama'a kayi abin da ya kamata. Ka sa jiki ka sa kaya da ya kamata. Ka sayi abun da mai kyau da ya kamata ya fito. In an gan ka kai ma za a je a ce kayi ma faka yayi kyau. Kuma bai kamata a ce kayi wasa da irin dama da ka samu ba. Ya kamata ka sa jiki kayi abunda ya kamata. Sa jiki kayi abu sosai. Koma me ya kamata? Ka sa jikin ka kowane lokaci kayi abun da ya kamata. Ka sa kaya wanda in an gan ka za a ga suturan ka yayi daban daban. Ka ga in ka sa kaya za a kalla kalan kayan ka ko kuma suturan ka daban daban dana irin mutane. Ya kamata a ce ka sa kaya da kowa ya gan ka in ya ganka da sutura, da kayan, da jakan, da komi da komi. In an gan ka za a ce wannan mutumin kayan da ya sa yayi kyau. Kuma bai kamata a ce ka sa kayan da in an gan ka za a rena ka ba. Ka sa kayan da kai ma karan kan ka in ka sa za ka ji daɗi. Mutane kawai suna fama suna ta ganin ka. Don nafiso in na sa kaya in kalla in na wuce mutane su yi ta kallo na kawai. Don ba na so in sa kayan da in na wuce ba kar kowa ma baya hankalin shi baya waje na. Amma ka ga in na sa kaya, na sa jaka na, na sa na rataya a gefe. Inde ya danganta kamar yadda na ce wurin da zanje ya danganta irin kaya yake bani, irin kayan da zan sa ko kuma jakan da zan ɗauka. Ya kuma yanayin kayan da na sa yake bani yanayin launin jakan da nake ɗauka. Na faɗa ina da baƙi, ina da ja, ina da fari, ina da yellow, ina da kore, ina da ba kalan da babu. Kuma ka ga ko mawane ina zan je ina ɗaukan kalan abun kayan da nake sawa nake ɗaukawa da tufafin da mene ne da jakan da kome da kome. Ina baya na bani dama nake yin abin da nake so lokacin da nake so. Ka ga ko kuma bana yin ɗaukan irin jaka wani in ɗauko wani kalan kayana daban in ɗauko kalan jaka daban. Kuma bai dace ba wannan ba kenan. Ya kamata a ce in zaka sa kaya ka sa ka color abu ɗaya. Ka sa kalan abu ɗaya ne duka da jaka da waye da komi.

Gaskiya, yadda nake kammala aiki kafin nan nayi aiki, yawanci kasan abu yakamata ace, koma mai zakayi shi. Yakamata a rayuwa, kanayi da nazari, kana tunani. Ka gai meyene ya lkamata kayi alokacin daya kamata. Yakamata ace kafin nan kayi abu kaza, yakamata kayi tunani. Me yakamata kayi, yakamata akace kowane irin kafin nan in kammala aiki, alokacin gaskiya sainayi aiki tukuru sai nasa jiki nayi abinda yakamata. Nayishi, nayi kafin nan yi abu. Komi na farko ni ina tunani kafin nan nayi. Meye ne yakamata kayi kaza? Me yakamata in kayi kaza? Me zai faru in yafaru? Ya za ka yi gaskiya? Tunani shine ɗan adam. Abinda nake yawan cewa nake yawan tunani kenan kafin nan kayi abu. Gaskiya yakamata kayi tunani, kayi tatunawa, kayi tatunawa, kace kaza, kaza, kaza. Gaksiya abinda yawanci nake cewa kenan. Kayi tunani kafin nan kayi komi a rayuwa. Kafin nan kayi kaza dole yakamata ace kayi tunani kayi tunani. Menene abinda zai haifar? Mene ne zai haifar? Mene ne in ka yi zai faru? Menene in ba kayi ba zai faru? Kaga koma a yaushe kayi abinda yakamata kuma abinda yadace alokacin daya dace. Karka saya yin wani tunani kowani watsa ko lwani abu. Kayi dai abinda yakamata. Shiyasa yawanci nake bana son ina wasa a abinda nakeyi kullum. Koda yaushe nake yawan sa jiki nayi abinda yakamata. Banaso ina wasa inyishi kawai. In nayishi, kaga abinda yadace kayishi abun alokacin daya dace. Amma kuma in baka yishi alokacin daya dace ba, kaga kuma ansamu sabani. Ansamu wani maohkila kenan. To shiyasa koda yaushe nake yawan tunani. Nake yawan cewa kayi abinda ya lkamata alokacin daya kamata. In lokaci ya wuce kaga lokaci baya dawowa kuma lokaci kai zaka jirashi bashi lokacin zai jiraka ba. Kayi dai amfani da wannan lokaci da kake dashi. Kayi abinda yakamata. Karka ɓata lokaci kazo kana nadama ko ince danasani kasa jiki kayi abinda yakamata. Yi shine a koyaushe. Ka fara yi, ka fara sa jiki, ka nunawa duniya, "Eh, abinda ake cewa baka iya nan ba ko ba zaka iya ba, zaka iya." Ka nunawa kowa cewa kaifa gashi gashi, kai jane, kai namijin kirki ne, kai namijin ƙwarai ne. Ko ba ace maka zaka iya ba, kai karan kanka kaikasan zaka iya nuna. Shiyasa nake, nake kammala aiki a lokaci. In anbani aiki shine a gabana. Abin da aka bani shi nake fara yi, sai nayishi, na zauna. Sai nayishi, na gamashi kafin nan insamu in zauna. Don hankalina bazai taɓa kwanciya ba. Tunda dai aikine, tunda wurin aiki nakeyi kuma aiki nakeyi gaskiya. Sai nayi aiki na kammalashi kafin nanma insamu wuri in zauna. Banama ɓata kaina lokaci ko ince wani kaza ko ince abu kaza. A'a, kawai sa jiki nake inyi abinda yakamata lokacin daya kamata. Bana wasa da kaina. Bana wasa da lokacin da aka bani aiki nayi ko lokacin da aka bani abu nayi. In anbani gaskiya, inayi kuma abin lokacin aiki ko kuma lokacin abinda aka bani nayi komai inayinshi bisa tsakanina da Allah ne. Kaga in kanayin abu komai a tsakaninka da Allah gaskiya ba abinda yakai shi. Kayishi ka so abu kuma kayishi tsakaninka da Allah. Ba abin da ya wuce a ce kai, kai mutumin kirki ne. Ba abinda yakai abinda za'ace maka kai kowane lokaci. Kai a duniya kana abun kirkine. Ba abinda yakai mutane sumaka shaida mai kyau. In anmaka shaida mai kyau kuma kana aiki mai kyau ba abinda yakai haka. Shiyasa kullum nake aiki tukuru, nake sa jiki nayi abin daya kamata. Kowa mutane duk lokacinda kaga nansa ciki nakeyin abinda yakamata nakeyi gaskiya. In dai zan samu fita ko zan samu riba nake yi. In kaga abinda ba riba, naga abinda bazan samu riba ba, yawanci gaskiya banayi, banayi. Kuma kaga ni komai a rayuwana inayinshi bisa ƙa'ida. Kafin nan nayi abu ina sa jiki ina tunani. Inga inyi abin nan, in nayi abin nan, menene ribana? Menene fitana? Menene zansamu? Menene outcome? Abubuwa komi kafin nan nayishi ina duba ina duba amfaninshi ina duba rashin amfaninshi. Amma komai a duniya yana da advantage da ake cewa kuma yana da disadvantage. Kaga komai yanada alfanu kuma baida alfanu. Wani abin za ka duba in ka yi shi za ka samu kaza. Wani abun kuma in kaduba in kayishi akwai wani dan mishkila da zaka zo kasamu. To shiyasa koma me muke dubawa mukeyi. Muna duba fitanmu, muna duba yanayin abinda zamu shiga, yanayin abubuwan dazamu ga. Koma me muke duba muke a rayuwa. Muna duba fitanmu muna duba yanayin kasuwanmu yanayin abubuwan daya kamata muyi lokacin daya kamata. Bama duba wani abunda dai bai dace ba. Gaskiya muna abunda yadace muna dubashi. Wanda bai dace bama muyi. Duka komi muna dubawa a rayuwa dama a kullum. Kazama mai godiyan Allah. In kana godewa Allah zai dinga ƙaramaka. Shiyasa.

Ni mutum ne wanda baya son jiran abubuwa a layi ko kuma in ce in zo wani wuri na samu ne ya letti ko kuma a ce sai na jira layi. Ni ban cika so ina zama ina jiran layi ba. Don zama in jira layi yana kashe min jiki. Amman in yazama dolene sai na jira wannan layin gaskiya abune mai wahala wanda banaso kuma zan nemi wuri ne in zauna ko kuma indan tsaya. Amma kuma gaskiya ni zama in jira dinnan gaskiya bana so kwata-kwata. Bana so in zauna ina jira. Saboda me wai zan zauna ina jira? Bana so wai a zaunar da ni a ce malam sai ka jira ka yi kaza. To kaga wannan abun yana kashe mun jiki indai zan sauna na jira layine ni bana son wanna abu kwata kwata. Abu ne wanda bana so. Ni mutum ne wanda baya son jiran abubuwa a layi ko kuma in ce in zo wani wuri na samu ne lai latti ko kuma an ce sai na jira layi. Shiyasa in zanyi abu ma in za a yi abu ma kawai za ka gan ni na je da wuri. Don bana so a ce na zo na ina jira. Don bana so na tsane in zauna ina jira gaskiya. Za ka ga wanni abun ma ka zauna ka jira, ka jira, ka jira kuga kaman ba zai yiwu ba. To ka ga abune wanda ni a kan kai na bana so kuma na tsane shi. Bana son jira. In jira mutum wani ka zo, ni na tsane ma in zo wurin wajen mutum ina tujiran shi ya latsa. Sai ka rasa mene ma mutumin ma yake yi. Sai a ce ka jira, ka jira, ka jira to ka jira, ka jira shi ma. Sai ka gan ni na tsani dai in zo wajen mutum in jira shi gaskiya bana so. In na jira kuma ka ga in yayi yawa minti uku ko minti biyar, in yayi yawa ke nan. To ni bana jiran mutane. Ka ga kuma a rayuwa yakamata a ce ka nama mutane uzuri. iNa musu uzuri amma kuma wasu lokacin mutanen ne su ma suna da na su. Za ka zo wajen mutum kuma ka samu yana zaune. Shidin ma kafinnan yafito sai yayi kaman wasu dafdala da wasu abubuwan da yake so yayi tun kafin kazo zaka kirashi kafada misi kaga kana zuwa amma zakagani shidin ma bai shirya yazo ba ko nene in ka zo dai za ka gan shi yana zaune ko mene. Na rasa fa, na rasa gane mene ma. Haba. Mutane da suke gani yadda nake jira a layi gaskiya ni ban cika so ma ina zama ina jiran layi ba. Jiran layin nan yana kashe min jiki, yana kashe min ƙwarin gwiwa da wasu abubuwa na. In ka gan in mutum ka je wajen shi kana jira ka ga ko kuma ina jiran layi. Gaskiya in na je wurin jiran layi gaskiya sai dai in samu wuri in zauna. Dan bancika so ma ina zaune ina wasu abubuwan ko ina ganin abu bana ma so kawai in zauna ma kawai banaso kodai yane nazo waje na zauna ina jira gaskiya. Ni na tsane in zo in zauna. Na tsane in zo in zauna gaskiya kwata-kwata. In ka ga ka na zauna gaskiya, kai akwai damuwa gaskiya. Bana so ma kwata-kwata in zauna. In zo waje in jira dai sai dai in zauna. In zauna dai kawai. Kwata-kwata zaman ma bana so. Kawai na fi so ina zuwa in yi shi in tafi. Shi ne gaskiya. A zahirin gaskiya abunda nafiso nayi kenan. Mutane su kuma sai za ka kalla wasu suna so suna zama a layin amma zama a layi kan ni kan ba nawa bane gaskiya. Ba nawa bane ni kan bana so gaskiya. A zahirin gaskiya bana so. Kaga kuma duk wanda yake so sai shi ya zauna. Amma mu tunda mun zo muna so mu tafi kawai sai dai mu tafi. aSan yadda za a yi da mu kawai. Amma kuma ka gan ni bana son zama a layi kwata-kwata. Bana son zama a layi. Zama a layin nan yana kashe min jiki, yana kashe min jiki. In na zo in zanyi abu da wuri ma za ka kalla kai in ka zauna a layi ma to za ka ga zama a layi kai ta jira, kai jira sai amma wannan, amma wannan. Akwai wuya, akwai wuya a zahirin gaskiya akwai wuya. Kaga dole yakamata a ce in za a yi abu yakamata ɗan ba ku sarari ku a ba ku fe kuwa a taimaka muku da wasu abu. Amma dai zama ka jira a layi nan gaskiya baiyi ba bai da daɗi gaskiya. Sam sam ba daɗi. Shiyasa nake so kawai ina zuwa in an yi a sallame ni kawai in tafi. In zan tafi in tafi. In zan jira wani kokuma bana jira ma. Bana son ma maganan jira gaskiya sai dai in tafi kawai. Ana sallame ni, ana sallama na kawai sai dai in tafi. Ko makaranta ne ma in ka gan na je ko na tafi makaranta gaskiya bana zama in jira wani. Bana jiran wani kwata-kwata. Baran jira ka bane kawai ina gamawa inje inyi abunda yake gabana. Me yasa zan jira ka to? Kaga shi ne abun ai. Ni bana ma ɓata wa kaina lokaci. Ina da abubuwan yi da yawa. Kaga kuma bazan ɓata lokaci na a kan ka ba ko in ce ina jiran ka ko mene ne. Ina da su suna da yawa gaskiya. Ina da abubuwan da zan koma gida ko kuma in dawo in zo in yi abubuwa wasu abubuwa suna da yawa. Amma ka gan kai watakila kai baka da shi. Shiyasa kawai ko ma lokaci bai yi ba ko ma mene ne kawai za ka gan ni na samu na tafi. Shiyasa ni bana ɓata wa kaina lokaci ko in ɓata wa rai na rai kawai. Shi ne abun da ka ga yakamata na yi shi ne nake yi. Abunda be kamata nayi ba bazaka ga inayi ba kawai sa jiki nake yin abu bisa tsakanina da Allah. Yin abun da ya kamala. Bana so ma in a ce wani abu ya faru ko mene ne. Za ka gan ni kawai sai dai ka gan ni na sa jiki na yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Amma kuma bana so in jira layi ka ga. Shiyasa zaka ganni kawai innazo in tsaya inzo da wuri tunda safe tun kan lokacin ma a ce yayi za ka gan ni na riga da na iso wurin sabida gudun jiran layi.

Gaskiya kalan takalma da na fi so gaskiya suna da yawa. Ina da ra'ayi, ni mutum ne wanda yake da ra'ayi amma ya danganta kalan lokaci ko kalan abin da nake faman yi ko kuma nake yi. Gaskiya ya danganta. Dan ni mutum ne wanda yake da ra'ayi, kafin na yi abu gaza ina dubawa wane kalan abu yayi daci, me yayi daci, me ya kamata nayi a lokacin da ya dace. Shi yasa in dai zan yi abu ina dubawa me ya kamata nayi. Sha sa nake yawan cewa ka ga ba a yin abu kai tsaye kau, ya kamata kayi tunani. To shi yasa in takalma aka tambaye ni, kalan takalma ne. In ace zan je ƙwallo ne ko irin takalman ƙwallo gaskiya akwai su, suna da yawa wasu kalan takalma. In kuma takalma da irin wanda ake sawa ake cewa open shoe ne. Ka ga akwai open shoe, ina son open shoe sosai. Shima ina na sawa wadda ake sawa. Na fi sawa da jumper. To ka ga in akwai boot ina sa boot. Boot suna da yawa, ina da bootabootai suna da yawa, sun fi ƙwaya goma. Ina da takalma, ina da half cover. Akwai takalman da ake cewa half cover ina da shi shima sosai. Takalma half cover ne ake ƙwaya bakwai ko takwas ma. Ina da su duka. Ina da, ina da, ina da takalmomi irin na takalman da ake, eh, na manta sunan takalman be, crocs. Ina da crocs. Crocs nawa ya fi ƙwaya huɗu. Ina da crocs da yawa ina da su. Bayan, bacin crocs ma ina da wasu kalolin takalma da nake amfani da su. Suna da yawa takalmomin da nake amfani da su, wanda nake sawa, nake tafiya da ƙin da nake so. Amma ba ya danganta da inda zanje, lokacin da zanje, me zanyi, me zansa, me ya danganta dai ina duba wane kalan lokaci ne kuma me zanyi ko ina zanje ko me zansa ko mene ne ina dudubawa kowane lokaci. Ka ga kuma ba zaka zo ku sa ka tashi ka yi abun da bai kamata lokacin da ya kamata ba. Kawai in zaka yi abu kau ka sa jiki ka yi abun da ya kamata. Shine abun da yawanci nake yawan cewa ke nan. Ka yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Sa jiki kau ka yi. Kuma me za ka yi shi ka yi shi daga baya. Amma ka sa jiki kau a lokacin da kai kake da shi a yanzu sai ka yi amfani da shi. Kai sa jiki kau ka yi abun da ya kamata. Allah ne mai taimako, shi zai taimaka maka. Allah ne bayarwa, shi zai ba ka. Kalan takalman da na fi so ina son takalman gaskiya ina son takalman half cover da boot gaskiya. Half cover da boot sai kuma ina ɗan son palms ma. Ina son palmp gaskiya. Amma in dai ya danganta yanayin inda zanje. In zanje manyan wurare ka ga ina sa gare dole sai dai in sa ta da half cover. Ko ba half cover ba zan iya sawa da boot kawai. Amma na fi buƙatar half cover gaskiya. Half cover ya fi ya fi mun, ya fi bani annashuwa, ya fi bani jin daɗi gaskiya. Na fi son half cover. Bayan wannan, bacin wannan half cover ɗin nan ina da wasu kalan takalmomin da nake so gaskiya. Ina son takalman ƙwallon ƙafa, ina son takalman boot. Takalman boot yana ɗaya daga cikin takalmomin da nake so nake da yawancin su. Nake da su mai yawa. Ba ma guda ɗaya nake da takalman boot ba. Ina da takalman boot ya fi ƙwaya goma. Ina da shi a ɗakina, ina da shi a waje, ina da shi a nan, ina da shi a nan, ina da shi a nan. Su wurare da yawa da nake amfani da su gaskiya. Ina, ina, ina, ina, ina amfani da Benue ɗin nan. Na, ka ga kuma takalma akwai takalma da ake cewa Benue. Shima gaskiya kalan takalma ina son takalma sabida shi yana da kyau sosai. In ka ga, in ka ga, in ka ga yanayin abubuwan to sai a hankali fa. Sai a hankali wallahi sabida ake lova. Wallahi yanzu haka ma na gaji ka ga bacci nake ji amma baya da zan yi sabida ina neman kuɗi ne, ina yin abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Kaga kuma yi lokaci ya zo ya kure ni kuma daga baya zan zo ina da'na shi na. Ka ga gare yin shi tun yanzu yana da yawa. Ka ga, ka ga ya kamata ka sa jiki kau yin shi. Yi shi ina yi shi, ina yi shi, ina yi shi na gaji shi ke nan. Amma kuma ka ga, amma yin mutum bai yi abun da ya kamata ba kuma ka ga ya zama kamar shirme yake nan. Ka gara ga ya kamata ace mutum yayi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Shine kawai mutum ka sa jiki ka yi abun da ya kamata. Sa jiki kau duba ba wani wasa, ba wani yanayin abu, ba abun da ya kamata mutum yayi ba. Amma dai ya kamata ace mutum yayi abun da ya kamata lok--. In ka sa jiki ka yi wasa kuma ka ga ya rage naka wannan. Amma kuma kawai ka sa jiki kau ka rufe idaneka, yi abun da ya kamata. Takalma da nake amfani da su suna da takalmomin. Takalman bol ne shine na fi so gaskiya sabida yawanci takalman da nake buga bol gaskiya ba, babu kamar shi sabida yanayin irin shi da yanayin kyau da yake da shi gaskiya shine kawai. Banda wani abu da ya wuce takalman bol. Takalman boot shine abun da na fi so. Shine abun da na fi sawa. Shine abun da na siɓi kuma abun da na fi saya. Dan takalman bol da nake da shi ma ya fi guda goma a ɗakina. Ina amfani da shi ina buga bol sosai sosai. Ina buga, na buga bu, na buga na gaji da shi ka ga sai, sai wani. Ka ga suna da yawa sha sa nake na aji daban daban daban. Ina da takalmomin daban daban. Takalman boot da ya kai uku ma yanzu aka sabi wanda na saya wadda za a kawo min shi ma daga baya. To ka ga ina amfani da takalman bol shine wadda nafi saya ma sosai sosai. Ka ga bacin goman nan ga wasu uku da asusu shine irin takalma da na fi so kuma wadda na fi sawa, wadda na buga amfani da shi, wadda na koyaushe ina amfani da shi. In je inda nake so in buga boot. Yana nan daban daban ne takalman boot in ka gani yadda nake amfani da su.

Eh gaskiya muna yin wuta da itace. Muna yin wuta da itace kuma yin wutan mu da itace gaskiya bai fiya ba sosai ba ne, ba sosai ba. Mun fiya yin itace da, mun fiya yin wuta da itace gaskiya lokacin da in wannan gas ɗin da muke amfani da shi, wato gas kuka, shi ya ƙare kafin nan muke amfani da itace. Amma gaskiya mu amfani da shi itacen kan haka kawai gaskiya ba ma yi ba mu cika ba. Muna amfani da shi amma ba sosai ba gaskiya, ba sosai ba. Sai wannan gas na mu ya ƙare ko kuma lokutan sallah. To su ne lokutan da muke amfani da manya manyan tukwane da sauran abubuwa. Amma dai kai gaskiya muyi amfani da su kan a haka a normal normal kam gaskiya ba ma yi, ba ma yi gaskiya. To amma mun fi amfani da gas cooker. Gas cooker ne muke amfani da shi. Ko yanzu sai gas ɗin ma ya ƙare kafin nan muke amfani da shi wannan itacen. Kaga shi ya sa wannan haka muke yi yawanci mafi yawancin lokaci ma haka muke yi. Gaka kuma shi gas ɗin yana da mugun amfani da taimako sosai sosai in za ka duba a rayuwa. Amma itacen nan itace kafin nan ma ya kawo wuta sai ka sha wahala. To shi ne bambancin su. Shi ya sa na fi son amfani ma da gas cooker ɗin nan. Itacen nan ma duka kayan wahala ne fa. In ba ka da kuɗi ne za ka amfani da itace. Amma in dai da kuɗin ka kan gaskiya sai dai ayi gas gas gas yafi gaskiya. Yafi ma yafi amfani, yafi abin da za ka dauko gas ɗin yafi gaskiya. To amma kuma wannan abu za ka dauko, ka zo kana kana bawa kanka wahala kana tayi wannan abun ɗin haka. Kaga har yaushe, har yaushe. Ba amfani shi ke nan yadda za ka duba kuma za ka yi. Kana muna amfani da itacen wuta gaskiya muna yi amma ba sosai ba gaskiya. Sai lokacin da dai gas na mu ya ƙare muke yi amfani da shi. Amma kuma in za ka duba akwai ma risho akwai risho risho risho ma dai to risho ma yafi man gas, yafi mun ita amfani da itace. Wutan itacen nan shi ka bai da wani bai, yana da wahala ne dai ma kawai. Ko shi shi ni na fi son ma hot plate ma akan shi ma. Hot plate ma nada yana ƙoƙari gaskiya. Amma dai kawai dan shi yana shan wuta ne kuma ana amfani da mita da sauransu ne. Shi ya sa ba ma amfani da shi. Amma ka ga shi ma yana ƙoƙari sosai sosai gaskiya. Yana ƙoƙari sosai. Ka ga shi in ma yana ƙoƙari kuma ana amfani da shi muna amfani da shi sosai sosai. Ka ga ba bacin shi ma muna amfani da wasu muna amfani da sauran abubuwa. Ka ga sai a hankali ai, sai a hankali. Muna amfani da wasu abubuwa da sauransu amma dai ba ka ga yanayin abubuwan da sauransu ka ga gaskiya muna amfani da shi muna ƙoƙari muna ƙoƙari gaskiya. Kuma komi da za ka yi a rayuwa ka dinga tuna abin da za ka samu ko abin da za ka gani. To amma dai amfani da itacen dai ba mu cika yi ba gaskiya. Kuma in za mu yi amfani da itace gaskiya sai dai in wancan ya ƙare yadda nake faɗa ko yadda na faɗa. Sai dai in wancan ya ƙare sai dai in gas ɗin ya ƙare. Amma amfani da shi a kan kan shi haka haka hakan nan gaskiya ba abu ba ma yi. Amma dai shi ya sa muke amfani da wannan sosai sosai. Shi ya sa na fi sa jikina nayi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Shi ya sa nake yawancewa haka. Sa jiki yi abin da ya kamata ka a lokacin da ya kamata. In ya wuce fa shi ke nan. In ya wuce lallai ka ga lokaci ba a jiran lokaci. Ba ma jiran lokaci. Ba ka jira lokaci ba. Sai dai lokacin fa ya jira ka fa. Lokacin ya jira ka. In ya zo kuma ya wuce ba ka yi abin da ya kamata ba ka ga ya rage naka. Wannan ya rage naka ne. Wannan ya riga naka. Shi ya sa ake cewa sa jiki, sa jiki yi ƙaza. Sa jiki, sa jiki yi ƙaza. Shi ya sa muke faɗin haka ai. A kowane lokaci mu ke sa jikin muyi abin da ya kamata. Muyi shi, muyi shi, in munyi shi zai zo. Ka ga shi ya sa nake sa jiki. Ka sa jiki ka yi tunanin abu mai kyau kuma ka yi tunani kuma ka ba da kanka ka yi abu mai kyau. Duk lokacin da ka yi abun da ya dace kuma a lokacin da ya dace su ma gaskiya abun za su ji dadi. Koma mene zai ji dadi. Shi ya sa nake cewa muyi abin da ya kamata. Yi abin da ya kamata. Yi ƙaza, yi ƙaza, yi ƙaza. Shi ya sa nake yawan faɗa ai. Kar mu saya muna wasa. Muyi abun da dai ya kamata. Koma yaushe yi abu da zuciya. Yi abu tsakaninka da Allah. Shi ke nan. Ba abin da ya wuce haka ai. Amfani da ice nan kan gaskiya wahala ne fa. Kunna wutan wuta ya kama ice nan ma shi ne babban aiki. Shi ne babban aiki nake gani. Shi ya sa ban ma ci ƙasan amfani da wannan ice ba. Ba na so. Shi ya sa kawai nake sayan gas cooker muke amfani da gas cooker. In gas ɗin wannan gas ɗin iskar gas in ya ƙare sai mu je muyi filling ɗin shi muyi filling nashi mu je mu kawo. Sai to amma ba ma son amfani da wani ko risho ko kuma itace. Itacen nan ma duka wani kayan wahala ne fa. Kafin ma fa ya kama fa yana da aiki fa. Yana da mugun wahala kafin ya kama fa. To shi ya sa kawai ni ban cika ma so wai wai wai in zo na amfani da shi ba. Ba na ma so kawai ni a yi amfani da gas kawai. Ka ga minti ɗaya biyu ka ga abinci ya dafu. Ka ga kuma yafi ma saukin amfani da shi. Ba ma sai ka fita waje ka yi hayaki yata dukan ka ka yi ta shan wahala ba. Shi ya sa nake cewa a saye gas, a saye gas. Shi ya sa nake kawo nima nake sai da shi. Shi ke nan. Kaga kuma komi ya fi zuwa a sau sauki a sauwake. Ka ga ba wani wahala ba kayan tashi haka.

Kai gaskiya na manta ma ko akwai kyandir a duniyan nan. Gaskiya na manta ko wani kyandir ya taɓa amfani ko an tayi an wannan nashi a duniyan nan gaskiya babu. Na ma manta ma wai kyandir yana amfani ko mene ne a duniyan nan gaskiya. Kyandir ka ai naga sai da tunda ne ake amfani da shi amma yanzu kam gaskiya bazance ce za a samu gidan da suke amfani da wannan abin da ake cewa kyandir ba fa. Gaskiya da wuya don samun shi gaskiya yana da wuya gaskiya. In ma ka je neman kyandir ka ai gara ka saya ma toci da ka sayi wani kyandir ai gara ka sayi shi kawo. Amma kyandir ɗin tun yana da amfani da can tunda mun yi amfani da shi tunda ya mana amfani amma ka ga tunda yanzu kam gaskiya ana wani zamani ne da ah bai kama bai yana da wuya da zaka samu wannan abin da ake cewa kyandir. Ka ga ko fitila ko kuma da sauran abubuwan fitila na da da sauransu ma komfitila da su mene ne mene ne suma da ka ga an yi amfani da su bara kamar zamaninsu bai wuce ba. Ka ga zamaninsu ya wuce an kawo abubuwan da yafi su yafi su saukin amfani da shi, yafi su sauki da sauran abubuwa. Ka ga kuma ai bai kamata ace a bar abin zamani a yi amfani da na tsohon ba. Na sanda shi ke na zamanin ya fi saukin amfani. Shi ya sa ake amfani da shi akowani ako yaushe a kowane lokaci. Ni ma na fi jin daɗin aiki da shi. Na fi jin daɗin amfani da shi. Shi ya sa koyaushe nake rokon abin da yafi da yafi dacewa abin da ya kamata. Shi ya sa nake addu'a nake kuma rokon Allah kuma abin da na samu shi ke nan. Shi ya sa nake yawan jin daɗi in na samu abu kamar kamance haka shi ya sa. Kullum ka ga in na kunna kyandir, kyandir baya mun wani jimawa gaskiya yake wannan. Shi ya sa bana ma so ma nayi amfani da shi. Bana ma tuna wai nayi amfani da shi ko mene ne gaskiya. Kawai ni ba baya ma ajanda na ko ince abin da ya kamata abin da nake so in yi. Baya ma ciki. Kawai ni da in samu in kunna abin da ya kamata kawai shine. Ni yawanci ina faɗa ai dama kawai ka yi abin da yaka mata a lokacin da yaka mata ba sai lokaci ya wuce ka zo kana ta mene ne ba. Yi abin da yake kamata lokacin da yake kamata. Karka tsaya kana wasa ko mayai rayuwa da kake ganin shi ka yi shi a lokaci. A lokacin shine. Ka sayi kyandir mun yi amfani da kyandir. Kyandir lokacin shi yanzu ya wuce. Ba ma sayan kyandir sai dai mu sayi tochi. Mu sayi tochi muyi amfani da wannan tochi. Baruwanmu ma da wani abu mene ne. Kyandir, kyandir baya mana abin da muke so yanzu haka. Muna da abubuwan da suka fi kyandir haske, suka fi kyandir amfani suka-- kyandir ma minti nawa yake yi zai ɗauke. Bai ma wani jimawa ai zai dinga ce ya dinga ce cikin dinga ce ya ɗauke da kan shi kafin nan da safe ka tashi ka tashi ka samu da kan shi ya mutu. Ya wannan. To ka ga amma in akwai in akwai tochi, tochi kuma kashewa za ka yi da kanka za ka kunna. Sai za ka yi amfani da shi ka kunna. Ka ga wancan kuma shi kuma ba-- in ka kunna shi ba hali ka kashe. Ka ga ya dinga tafiya ke nan. Ka ga banbancin su akwai manya manyan banbancin ke nan. Ka ga wannan sai dai in ka gaji in kana amfani da shi za ka kunna shi. In kuma ka gaji da amfani da shi ko zaka yi bacci misali ka ga sai ka kashe. Wannan za ka yi bacci kuma kaga ba ka kashe ba. To shi ya sa muka fi son amfani da a'a ko tochi ko kuma wutan fitila ko kuma wutan komfitila na lantarki. To shi ya sa duka waƴannan suka fi shi wannan kyandir ɗan. Shi kyandir ɗin nan ina gani a wajena yanzu kam ma bai da wani amfani. Bai da ma wani amfani. Duk ma inda ka ga kyandir ya kamata a ɗiba su ajiye a kone su ne ko kuma a ɗiba su ajiye a sasu a ƙugi kawai. Ƙugi ya cicciye ya cicciye wannan nashi ko kuma tona rami a binne su. To ba wani amfani da suke da shi yanzu. Meye amfani su? Ba wani abun da za su maka. Ba abun da za su maka. Kunna kyandir kam ma ina ga bata wa kai lokaci ne ko kuma mene ne. To me za ka yi da kyandir? Kyandir fa ba wani abu bane yanzu fa. Muna kunnawa da mun kunna shi da a gidan nan. Amma kuma yanzu kam shekaru ina ga goma da ya wuce ko kuma goma da ya wuce dai kam ka bama amfani da wannan abin da ake cewa kyandir kam gaskiya don bai da wani amfani kwata kwata bayi da amfani. To amfanin me ma zai maka wannan kyandir? Kyandir kam ma to ina amfani shi ne ma yanzu kwata kwata kyandir kam haba. In ma ka saye shi ai ka sayawa kanka. Ka yi wahala ne. Ka ɗiba wa kanka wahala ne. To me za ka yi da kyandir? Saye tochi kawai malam, In ka saye tochi malam ai shi kenan ya fi maka sauki ai. Amma kyandir ka a ba har yaushe har yaushe ka saya ka yi ka saya ka kunna abu da kai shi yayi ta tafiya yayi tafiya har ya zo ya ƙare ka ai ka ga abun ai ya zama sai a hankare. Ya zama sai a hankare. Ka ga gara ka sayi abu kawai ka samu ka yi sayi abu kawai mai kyau kawai. Ka saye shi kawai wanda zai jima maka ya fi maka sauki. Amma ka sayi abu kai ma ka zo kana shan wahala kan ka ga ba kanta ai. Ina amfani shi kayi abun da kai ma kawai karan kanka in ka yi shi ko ka yi shi ka gani ko kome ne ne za ka na jin daɗi. Ya fi ai amma kuma kazo ka yi abun da kai ma karan kanka kana shan wahala ka ai ka ga ba kanta ai ba kanta. Shi ya sa nake cewa mu sa jiki muyi abun da yaka mata lokacin da yaka mata. Shi ne kawai. Ka ga ya fi koma mene ne. Ka yi abun da yaka mata lokacin da yaka mata. Ba wani ɓual ɓual ba wani wasa ba wani mene ne mene ne ba wani maganganu ko mene ne. Kawai sa jiki yi abun da yaka mata ba bana lokacin da yaka mata ba wasa ba ma magana ba jira ba komi. Kunna kyandir kam ba mayi yanzu kam ba mayi.

Gaskiya ni ba dame ne. Hannun da nake amfani da ita ina amfani da hannun dama. Hannun dama nake amfani da shi ni ba dame ne amma kuma na fi so in indai a ƙwallon ƙafa ne ko ƙafa ko mene ne, na fi so in yi amfani da ƙafar hagu. Dan na fi jin daɗin in buga ball ko kuma wasu abubuwan da ƙafar hagu. Dan ina jin daɗi gaskiya. Ƙafar hagu ina so a ce ana ce mun ni bahago ne ko menene. Amma ina buga ball da hagu da dama duka. Ko wane ƙafa ina bugawa da shi. Kuma ina jin daɗi yanayin yadda nake bugawa yana yadda nake. Kuma me da ka ganni a rayuwa ina jin daɗi yanayin yadda abu nake yi. Kaga kuma hannun da nake amfani ko na fi amfani da shi kuma wani lokaci nake amfani da shi shine hannun dama. Hannun damana ina shine ina se hannun sa'a ke nan. Hannun sa'a hannun damana ke nan. Hannun rubutu na hannun dama. Hannun ayyuka ko kuma abubuwan da nake yi hannun dama ne gaskiya. Ba wata hannu da nake amfani da shi sosai kamar hannun dama da kuke gani. Hannun dama ni ba dame ne. Ka ga duk wanda yake amfani da hannun daman shi to ba dame za a ce mishi ko wanda yake amfani da hannun hagun shi za a ce mashi bahago. To gaskiya ni ba dame ne. Ina amfani da damana sosai. Kuma in na samu dama ina amfani da daman sosai. Shi yasa ka ga zan ce ma kaina ba dame ko me amfani da damansa baya wasa da dama. In ka samu dama in ka yi amfani da shi. In ba ka yi amfani da shi ba ma kai ka so. Shi yasa ake cewa, "Yi amfani da daman ka yi a lokacin da kake da dama ka yi amfani da shi. A lokacin da kake lokacin ka yi amfani da shi. Kai komi bisa gaskiya. Kai komi tsakaninka da Allah. Kai komi abin da ya kamata kawai ka yi shi." Shine abin da nake lura na ga ya kamata kenan mutum ya yi shi. To shi yasa ban cika so ina damuwa ko kuma ina wani abu da ka ga bai kamata ba yau. Shi yasa nake yin abin da ya kamata, nake yin abin da nake so, nake yin abin da na ga ya kamata in yi shi nake yin shi. Ni ai bana ban cika so ina ɓata wa kaina lokaci ko mene ne wajen wasu abubuwan ba. Shi yasa kawai in na ga abu dai ya mun na tabbatar cewa wannan abu kaza ya mun shine nake yi. Bana so a ce na yi abu ka za'a zamto cewa bai yi ba. Shan sa nake yawanci nake yawan ba buɗe baki nake cewa gaskiya ga abin da ya ga abin da bai kamata ba ga abin da ya kaza ga. Shi yasa kawai komi abin da na ga ya kamata shi nake yi. Bana wani zama in ɓata wa kaina lokaci ko in ce mene ne mene ne. Ni ba dame ne kuma ina amfani da hannun damana kuma ina amfani da dama da na samu a rayuwa. Ko wane kalan dama ne koma ƙarami ne ko babba. Ka san in ka samu ƙaramin ma ba ka san ko za ka samu wata ba. To shi yasa koma wane kalan dama a rayuwanka in kaga samu ka gani to gaskiya kayi amfani da ita. Ka gode wa Allah. Dan wani yana neman daman da kai kake nema ɗin shi be samu ba. Yana neman matsayin da kai kake ciki a matsayin wallahi bai samu ba. To ka gade wa Allah kuma kaji dadin daman da Allah ya baka don da yawa suna son wannan daman da kai ka samu kuma kake wasa da shi. Gaskiya ka yi amfani da wannan dama da ka samu. Kuma ni badame ni ina amfani da damana. Ni badame ne ina amfani da hannun hagu inyi fada inyi naushi inyi kamu. Ba abun da bana amfani da hannu haguna da shi. Dan ni mutum ne wadda in ka ɓata mun rai gaskiya yawanci to ina da haƙuri kan. Ina da haƙuri amma wani lokaci in an kai ni maƙura gaskiya ina faɗa ina naushi da hannun damana. Dan bana wasa gaskiya. Amma wani hagu lokacin a wani haguna in na maka fa gaskiya kai da na maka fa gaskiya za ka san yadda za ka ji fa. Dan gaskiya hannun haguna na shiga sosai. Hannun haguna na shiga sosai. In na naushi mutum gaskiya shi zai ji wannan naushin sosai. Dan hagu nan na shiga. Maganar gaskiya kenan, shi yasa bana son ina wasa da mutane sosai sosai. Shi yasa in mutum ka san wasa da yaro da aka ce da wasa da yaro gara kwanan da yinwa ko. To gaskiya in wani ya ɓata mun rai ina mishi naushi da hagun nan fa gaskiya akwai damuwa. Akwai damuwa fa. Ni ba hagu ba amma kuma na iya naushi. Na iya buga ball da ƙafar hagu. Na iya naushi da ƙafar hagu. Kuma ina amfani da ƙafan dama. Ina amfani da hannu hagu. Gaskiya ni dai ba dame ne gaba da baya duka. Hannu da ƙafa duka nine. Ni ba dame ne duka. To shi yasa na ce gaba da baya ni badame ne ko ta ina. Amma ina amfani da hannuwa hagu. Ina amfani da ƙafar hagu duka. Ba wadda bana amfani da shi. Amma kaga ni dai asalin asali ni ba dame ne ke nan. Ni ba dame ne ina amfani da komi da komi. Kaga shi yasa nake yawan cewa, "Yi amfani da dama." Koma me koma me ban yi ba ni yawanci ina so in koya. Indai ban yi abu wanda ga abu ya mun ina birge ni gaskiya ina yawan koya. Ina sa jiki in koye shi in koya shi sabida ni ma nan gaba in ga in ga eh ana ce kaza da kaza ana ce kaza da ka ga. Wadda su kai ka za ga wanda ya yi ka za ga wanda ya yi mene ne komi. Kaga in an ce ni na yi kaza ni ina jin farin ciki yawanci. Dan in an ce mun ni na yi kaza ni ni dai ba dame ni ina amfani da damana da na samu. Ko da ƙaramin dama ne na samu bana ma wasa da shi. In na gan samu daman kawai.

Haƙiƙanin gaskiya bana rubuta yadda nake kashe kuɗi ko yadda nake wasu abubuwan, Gaskiya kawai ina yin shi ne bisa ƙawai inyi shi, inyi shi. Bana wani rubutawa ko inji tsoro kome nene a'a, ina rubuta abu bana rubutawa gaskiya ina yin shi ne kawai inyi shi. Amma dai wai in rubuta yadda nake kashe kuɗi a'a gaskiya bana rubutawa. Haƙiƙanin gaskiya ni kawai in nayi abu ina yin shi ne kawai, amma ba wai, don in rubuta kome nene a'a, bana yi gaskiya bana yi kwata-kwata. Tun da na fara abubuwana, ina yin shi ne bisa tsari, amma rubuta shikan gaskiya a rubuta wa kan bana rubutawa. Bana rubuta yadda nake kashe kuɗi ko mene ne, amma sai dai in rubuta abubuwan da zan saya. Eh haka nake yi bana rubutawa, sai dai in rubuta abun da zan je in saya in zan je kasuwa, ko kuma zan je wani wuri in je in saya abubuwa, sai dai in rubuta shi in tafi da shi sabida kan na manta ko kuma wasu abubuwa kan na manta shi. Tun daga gida nake rubuta wannan list ɗin da zan rubuta inje shagon ko kuma inje kasuwan da zan je in saya abubuwa nan wannan. To gaga kaga gaskiya ni bana ɓatawa kaina lokaci ko kuma mene ne a'a. Rubuta kashe kuɗi, bana rubutawa, sai dai in rubuta abubuwan da zan je shago in saya, in samu yauwa. Shine abun da nake mafi yawanci kenan abun da nafi yi kaina. Amma wai in rubuta, don in rubutawa inje abun da zan ga gaskiya bana yi, bana yi, bana yi. A haƙiƙanin gaskiya in zaka tambaye ni in ka tambaye ni haka gaskiya bana yi. Sam sam bana yin shi haka bana yi gaskiya. Kuma ni mutum ne wanda yake ɗan kula da kanshi ko mene. Rubuta kashe kuɗi kan gaskiya bana yi. Kuma haƙiƙanin gaskiya bana ɓatawa kaina lokaci ko kuma mene ne. Ni mutum ne wanda yake son raha da dariya da kuma mutunci da mene ne. Gaskiya ni mutum ne wanda baya son irin damuwa ko neman damuwa, ko kuma bana son abubuwa dayawa gaskiya. Akwai abubuwan da ni gaskiya ban cika so ina damuwa da su ko kuma ina yin su ba. Kuma gaskiya rubuta kashe kuɗi ka'ai sai dai wasu sai dai inga ana yi, amma ni kan a kan kaina gaskiya bana yi. Bana rubuta yadda nake kashe kuɗi ko yadda nake sa ko mene ne, bana yi. Amma dai in kuɗi ya zo kawai inje iny shi abu, yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Haka nake yawan cewa lokacin da ya kamata da ya, kayi abu, abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Kaga shine yafi komai alkhairi. Kaga koma me ya kamata a rayuwa in zaka yi shi ka yi shi bisa tsari. Don lokaci shi baya zuwa, baya, lokaci shi baya ba ka ba ba lokaci ba rai ji raka ba. Kai ne zaka jira wannan lokaci. In lokacin nan ya zo, in kuma ka yi wasa da daman ka ba kai amfani da daman da ka samu ba, kaga kuma sai dai abun ya baka mamaki, Kaga gara ka yi amfani da wannan daman ka da ka samu. Ka yi amfani da shi ka yi abun da ya kamata. Ka yi utilizing na chance in ji Turawa ke nan. Kaga ka sa jiki kayi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Mafi yawanci ina yawan cewa ina yawan cewa a sa a jiki ayi abun da ya kamata, Sabida koma me a rayuwa in za ka yi shi ka yi shi bisa tsari. Tsari ne ya kamata koma me ka yi shi. Ka yi tunani kafin ka yi abu, Ka yi tunani kafin ka kashe kuɗi. Ka yi tunani kafin nan ka yi yanke wani babban decision ko in ce wani hukunci ko ma mene ne. Ka samu ka saurari abubuwan da yake faruwa. Koma me ya kamata za ka yi a rayuwan ka. Ka samu ka yi nazari ka yi tunani kafin nan ka yi shi. Don aiwatar da wasu abubuwan ba tare da na-nazari ko tunani ko kuma wasu abubuwan ba gaskiya ka aiku babban kuskure. Babban kuskure ne a ce mutum baya tunani ko kuma baya abun da ya kamata lokacin da ya kamata, ka ga ya kamata a ce mutum ya kamata ya yi tunanin abun da ya kamata. Koma me za ka yi shi ka yi shi bisa tsari. Kuma rubuta kashe kuɗi gaskiya ban cika yi ba. Bana yi, bana yi. Ban taɓa yi ba, ban taɓa ba. Don ni ba mutum bane wanda zai zauna, ya zo yana ta rubuta abubuwan da ya kashe ko abun da zai yi kashe ko kuma zai yi kaza. Gaskiya bana yi. Don ni mutum ne wadda kawai in zaiyi abun shi yana yin shi bisa tsari kawai ya zauna ya yi. Bana ma zama in yi tunani ko mene ne. Kawai zan yi abu in zan yi abu zan yi, zan yi. In ba zan yi ba kuma ba zan yi ba. Bana ɓatawa kaina lokaci in yi kaza lokacin da bai kamata ba. Gaskiya ina yin abu kome, bisa tsari ne. Ina rubuta kashe kuɗi wani lokacin, amma sai dai in zan je kasuwa ne zan rubuta, in rubuta abun da zan je in saya. Shine abun da nake yi kenan. Amma kuma a kan kaina bana wani zama in ɓatawa kaina lokaci ko in yin wani abun da bai kamata ba. Gaskiya ina zama in yi tunani. Komi in za ka yi shi a rayuwa in ka yi tunani kaga shi ke nan ya wuce komi da komi. Amma in ba ka yi tunani ba kaje ka aiwatar da wani abun ka ga ya rage naka wannan. Wato, komai shiya sa nake bawa mutum shawara nake cewa komai in za ka yi shi ka yi shi bisa tsari, ka yi tunani kafin nan ka yi shi. Ka ga shi ya sa a ko yaushe in za ka yi tunani za ka yi abun ka yafi maka. Sai sa nake yawan cewa in za ka yi rubuta kashe kuɗi kan ba wani babban abu bane. In za ka yi shi ka yi shi kawai bisa tsari. Ka yi tunani abun da ya kamata. Duk abun da ya kamata ka yi shi a lokacin da ya kamata kaga yafi, yafi maka ka yi tunani kawai. Komi a rayuwa in ka yi tunani yafi maka. Komi in ka same shi ka yi shi, ka yi shi, ka yi shi yafi. Ya gara ka samu lokaci ka yi tunani ka yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata, sai sa nake yawan cewa rubuta kashe kuɗi ba wai wani abu bane. In ka yi abun da ya kamata yafi lokacin da ya kamata. Shine kawai yawan, abun da nake faɗa. Shi kenan.

Gaskiya, yadda nake koyon fasaha sabo ko kuma in ce wasu fasahohi sabbi suna da yawa. Gaskiya suna da yawa. Yadda nake koyon fasaha sabbi da sauran abubuwa. Misali, ina so in koyi fasaha sabo. Mafi yawanci ina amfani da wayata ne in koya. Ina amfani in ɗauki wayata, wata kila in shiga YouTube, in shiga Bitnet ko kuma in shiga Facebook. Ina shiga Facebook. A wurin Facebook ma ina koyan fasahohi sabbi. Ina koyan abubuwa da yawa. Gaskiya suna da yawa abubuwan da nake koya. Ina koya, ina kallo, ina sanin yadda ake yi, abubuwan da ya kamata in sani, abubuwan da ya kamata in gani. Gaskiya, fasahohi sababbi da nake koya suna da yawa, da dabaru da wasu abubuwa. Ina koyan su kuma ina samun ilimi da sauran abubuwa. Kuma ka ga ba ƙaramin amfani ba ne ace kana koyan abu kuma kana karuwa da shi. Kuma ko da ka ƙaru, ana wasu suna ƙaruwa a kanka. Ka ga duk da cewa a rayuwa komin ya wasu in sun ƙaru basa so su taimaka wa wanda suke ƙasa da su. To ka ga wannan ba yi bane a rayuwa. Tun da in kai ma wani ya taimake ka, ya koya maka, ya kamata ace kai ma ka dubi wasu, kai ma ka taimake su ka koya musu. Don a rayuwa ba abin da ya kai taimako daɗi. Don in ka taimaka ma wani kai ma Allah zai taimake ka. Don fasaha da wasu abubuwa, ina koyan fasaha. In zamu duba irin ƙasashe kamar misali ƙasa kamar irin Iran, irin ƙasashe kamar Turkiyya, irin ƙasashe kamar Amurka, irin ƙasashe kamar Jamani, irin ƙasashe kamar Rushiya, ƙasashe kamar China, ƙasashe kamar North Korea, suna da ilimin fasaha da na injiniyarin da sauran su. A nan irin ƙasashe kamar Pakistan ma duka suna da fasaha na ƙere-ƙeren na'urori. Suna ƙera na'ura irin Missile su da sauran su. Suna ƙeƙera wa, suna koyar da 'ya'yan su, suna tura 'ya'yan su, suna koyan abubuwa, ilimin injiniyarin da sauran su. Ka ga yana sa, yana bunkasa tattalin arzikinsu, yana taimaka musu. In sun koya su dawo sai su yi wasu manya manyan abubuwa da zai kawo musu cigaba a ƙasarsu. Ka ga kuma abu ne mai amfani. Ya kamata ace kowane ƙasa Afirka suna da irin waɗannan mutanen da suke taimakawa, suke ƙoƙoyen abubuwa, suke zama a ƙasan, suna ƙeƙera wa, suna ƙera wa ƙasan makami da wasu abubuwa. Ya kamata ace abubuwan cigaba irin ace a ƙere-ƙere, a koya, a ƙera mota, a ƙera wasu abubuwa da zai taimake al'umma gaba ki ɗaya. Ka ga kuma shi mu'anan Afirka abin da ya sa muke shan wahala mafi yawanci shine ko da mun yi karatu wani aiki ma baza ka samu ba. To shi ya sa kaga mutum in za ka yi karatu ka yi shi, za ka samu aiki to shine ake so. Amma kuma za ka yi aikin kuma aikin za ka yi karatu kuma aiki zai ba ka wahala. Ka ga akwai, akwai damuwa. To shi ya sa mafi yawanci a ƙasashen waje, ƙasashen ƙetare da sauran su suke fim mu a Afirka. Afirka muna shan wahala gaskiya. To kaga koyon sabbin fasaha da wasu dabaru da na yaƙi da na sauran abubuwan in dai ka koya ka samu ka ga an koya maka ka iya shi to ba ƙaramin abu bane, ba ƙaramin taimako bane. Don zai taimaka maka, zai taimaka wa ƙasarka kuma zai taimaka wa al'ummarka. Ko ba abin da za ka so fiye da haka. Don in ka samu ilimi wannan ilimin yadda za ka taimaka wajen ana yin abubuwa da dama in ana ƙere-ƙere ka ga ba ƙaramin taimako bane kai ma al'ummarka. In ana ƙera missile da sauran abubuwa, inda zai Missile dinnan za ta yi amfani, inda za a turata, inda zai je, menene nauyin shi, gudun shi menene da sauran su. Da duk abubuwan nan da yana da taimako da ace mutane suna koyan ilimin injiniyarin. Ana koyar da su yanayin yadda abubuwa yake tafiya. Ilimin EE, Electrical and Electronic Engineering ne ƙere-ƙere kenan. Ka ga duk da cewa akwai wasu abubuwa wasu ƙasa kamar Iran zasu iya yin wasu maƙamai da za a iya haskawa da makamai, inda drone da menene menene suna da ilimi. To ka ga in ace mutum zai zauna ya je wata ƙasa ya je ya ƙera irin wannan abin ya koyi yadda ake yi ka ga gaskiya ya zama babban mutum. Saboda ba ƙaramin ƙarya zai samu ba. In dai zai samu za da a koya mashi kuma zai koyi yadda ake yin waɗannan makamai da wasu abubuwan da gaskiya zai taimaka wa ƙasanshi kuma zai taimaka wa kanshi. Kuma ka ga ba ƙaramin abu bane ace kai ma ka iya kuma kana taimakon ƙasarka, kana taimakon jama'a yadda ake yin wannan abin. Don ƙarya ake yi ba wai don wani tashin hankali ba. In mutum ya ce zai maka wani a wulakanci, ko ya maka wani abun da bai kamata ba ka ga kai kana ga bai ma in ya ga kana da wannan abin bai mai, bai ma taɓo ka ba don ya san za ka ji mishi ciwo don kana gaba da shi. Sai dai kuwa in za ka yi abin da ya fi ƙarfin nashi kuma in ka harba abin shi, shi ma ya ji jiki. To haka ake yi amma kuma ba a wani irin, ba a irin wani abubuwan na'ura daban daban. Ana samu ana ƙere-ƙere ne kawai.

Gaskiya kalan abinci da yake sa ni ji dadi ma abinci in za a ce wani abinci nafi so kenan shine abincin da nafi so gaskiya. In za'irin gaskiya ne bani da abinci da nafi so kamar irin abinci kamar shayi da biredi gaskiya shayi da biredi shine kalan abincin da nafi so. Shine abincin da nafi jin daɗin shi. Ban da abinci kaman shayi da biredi gaskiya. Shine abinci, kallan abinci da na fiso kuma na fi jin dadi. Kuma na fi so sha. Ko yaushe shayi gaskiya shine irin kala abun da na fiso. Ko wani lokaci ina san shan shayi. Dan shayi gaskiya yana da daɗi yana da daɗi ina son shan shayi. Ni mutum ne mai son abu mai zafi hakan ne irin ina son shan shayi a ko yaushe za ka gani. Bani da wani matsala da ya wuce in na dawo gida ka ga na sha shayi. Ina san shan shayi gaskiya kuma yana sani a nishadi ko nace jin dadi. Dan in na sha shayi ina jin daɗi gaskiya ina jin daɗi. Ni mutum ne wanda yake son shan shayi sosai sosai. Ina son shan shayi ko wane lokaci kuma shayi abun so ne a gare ni gaskiya. Ina jin daɗin shan shayi kuma a ko wane lokaci in na samu shayi na sha shi yana ɗan kwantar man da hankali gaskiya. Ina, ina samun natsuwa ina jin daɗi. To kaga a ko yaushe shayi shine abincin da nafi so kuma yake sa ni naji daɗi. Kuma ka gan misali ace in na samu shayin nan da biredi da kuma ƙwai in an haɗa mun shi a haɗi an haɗa shi. In na samu kwai da shayi da biredi, gaskiya wannan daban zainyo dadi. Tafiya ne mai kyau. Dan tafiya ne wanda nake so wanda nake jin daɗin shi. Ba abun da nafi so kuma nafi jin daɗin shi kamar shayi da biredi gaskiyar magana gaskiyar zance kenan. Hakika nan gaskiya babu abun da nafi so kamar wannan abubuwan shayi da biredi. Sune abincin da nafi so a ko yaushe shine nake so a ko yaushe fa gaskiya. Ban da wani abinci da nafi so a ko yaushe kamar shi shine ko yaushe. In ina cikin farin ciki shi nake so, in ina cikin baƙin ciki ma shi nake so kuma wani irin yanayi na ke ciki gaskiya bani shayi da biredi. Dan hankali na zai kwanta zan ji zan so abun kuma me ni ƙacin min zan jiƙa. Dan in ka bani shayi da biredi ina gan kamar ka, ka, ka, ka nemi ka irin kamar a ce ka bani cin hanci ne gaskiya. Abincin da na fiso kenan. A ko da yaushe. Bani shayi bani biredi bani kwai. Shine abun da nake so shayin ya ji madara yayi ƙauri sosai gaskiya shine kalan abincin da nake so kenan kuma yake sa ni jin daɗi a ko wane yanayi ko wane lokaci da nake ciki. Dan yana sa ni a cikin annashuwa, yin jin daɗi da morewa kuma duka abun da zai sa ni annashuwa jin daɗi da morewa shi ina so. Ka ga ba wanda a rayuwa wanda baya son ya ji daɗi kuma ya ji daɗi dai babu kowa yana so ya ji daɗi a wannan rayuwa kuma to ka gani ma tabbas ina so in ji daɗi a wannan rayuwa. Ina so in ji daɗi in ga in so abin dai in ga abun da nake so nake ci in ga abun da nake so na kuma me dai a rayuwan nan gaskiya bana so in ba kai na wahala. Ina so na yi shi bisa tsari. In yi abun da nake so in samu abun da nake so in ci in ci abun da nake so in ga in ga koma me kawai ne ina son shi gaskiya shine a zahirin gaskiya bana so in ba ba wa kaina wahala. Bana so in ce wani abu ka za gaskiya. Shi yasa kawai nake yin abu da ya kamata lokacin da ya kamata in yi shi lokacin da bai kamata ba ma kar in yi shi shine abun da nake yawanci nake cewa kenan. Abun da ya kamata ka yi shi abun da bai kamata ba kada ka yi shi. Shi yasa nake cewa haka gaskiya abun da ya kamata abun da ya dace mu yi shi abun da bai dace ba kuma kam nake yi shi shine abun da yawanci nake ce wa mutane jama'a mu sa jiki muyi abun da ya kamata. Dai in kayi abun da bai kamata to wannan ya rage naka. Ina sa jiki in ci abincin da nake so ina cin abinci in sha abun da nake so ka gan kuma Alhamdulillah ba abun da ya kai waennan abubuwan daɗi a waje na kenan ni gaskiya. Babu abun da ya kai shi daɗi. In za ka ba ni kai ta bani ka ba ni ko yaushe ka a yi ba abun da zan ce maka sai dai in ce maka nagode. Saboda ina jin daɗin abun abun da nake so ka bamin abun da bana so ka kabon gaskiya shine abun da ya fi sa ni fadi ciki da natsuwa da jin daɗi da annashuwa. To kaga kuma ba abun da ya kai wannan abubuwan daɗi a waje na akan kai na kenan. In za ka ba ni shi kenan fa ƙace in kuma ba ka ba ni ba kuma wancan ya rage zancen nan na ka ya rage na ka. Kaga kowa ya rage na shi kenan ba abun da zan ce kuma sai Allah ya albarka in ka ban abun da nake so kenan ba ko ba ka ba ni ba ma zan ce Allah ya albarka. Amma kuma in ka ban gaskiya ne ina so duk abun wanda yake so abun da nake so ka ga ina so na ke to dai wanda baya so abun da bana so kuma baya so na. Amma ni hatta wanda basa so na ni ina so su saboda wai kawai addinin mu ɗaya shi kenan. In ba ka so na ma ya rage na ka. Amma ni ina son ka tun da addinin mu ɗaya tun da kai musulmi ne ka ga shi kenan. Ba wani ma zancen wani magana ko mene ne. In dai za ka ban abincin abun cire nake so shi kenan magana ya ƙare. Ba wani ma sayawa a yi wasa ko menene. Ko ka ka ba ni abinci da nake so shine wanda na fi buƙata ka ba ni in ci in ci in sha in sha in na gama ci na sha shi kenan.

Gaskiya ba yanayin ɗaki da na fi so kamar irin yanayin yadda ɗakina yake ko kuma yanayin ɗakina. Ba ni da wani yanayi ko yanayin abu da zan ce ga shi na yadda nake zaɓi. Amma ni ba yanayin da nake so ko wadda na fi so kamar in ce yanayin ɗakina, yadda ɗakina yake. Gaskiya, ni ɗakina in ka ga ɗakina gaskiya koma waye ne sai ya so ya zauna ɗakin. Don yanayin yadda na tsara ɗaki, yanayin yadda ɗakin yake, yanayin yadda nake abubuwana. Ba na wani ɓata lokaci ko in ce wani abu kaza. Kawai in zanyi abu ina yin shi yadda nake cewa ina yin shi. Yi abu bisa tsari, yi shi kawai shi kenan. Ba wani ɓata lokaci, ba wani, ba wani ɓata lokaci. Shi ya sa nake ce in zaka yi abu ka yi shi bisa tsari. Ba wani maganan batan lokaci ko batan rai ko menene kaza babana yi abu bi tsari ka yi shi za a yi shi a yi abu mai kyau, ai shi ne ya kamata a yi. To shi ne nake gani. To ka ga ba yanayin abun da nake so. Yanayin ɗakina shine in ga ɗakina cikin kwas kwas. In gan shi ya yi kyau, in ga kome yana nan a saitai. In ga in dawa in kalla gado na yana da kyau. Gaskiya yanayin da nake so kenan. Ko da yaushe nake so in kalla ɗakina yana cikin wannan yanayi. In kalle shi yana yanayi mai kyau. In kalle shi ciyan cikin ƙanshi banɗakina komi ya shari, komi a gida a ɗaki na dai in kalle shi komi ya yi fas fas ya yi kyau. Gaskiya irin wannan yanayin shine na fi so gaskiya. Shine yanayin da nake so kuma nake jin daɗi in gani kuma in so. Ba yanayi da ya kai wannan yanayi a waje na gaskiya. Hakikanin gaskiya kenan. Ba na son wani yanayi da ya kai wannan. Yanayin da nake so kenan. Kuma yanayin ɗakina in ka shigo ɗakina gaskiya kafin nan ka shiga sai na dan fesa maka wani ɗan tilarai mai ɗan ƙanshi. Saboda kar ka shiga ɗakina ka zo kana min tsami. Shi ya sa ni ɗakina komi yana da tsarin shi, yana da sharaɗin shi, yana da dokan shi. In ba za ka iya bin dokan ɗakina ba to kar ka shiga. Shi ya sa nake komi bisan tsari na kafin nan ka shiga zan mana maka ka gani. Ka gani ai ga abin da za ka yi ga abin da ba za ka yi ba in ka shiga ɗakina ba ma na son surutu sosai. In ba za ka iya haka ba kar ka shiga. In kuma za ka shiga ɗakina dole sai ka, na fesa maka wannan tilarar kafin nan ka shiga ka zauna. Don ba na son ɗakina a zo a zauna mun ɗaki kuma ya zo yana ta tsami yana ta wari. Mutum zai mun wari gaskiya kafin nan ma ka shiga sai na sai ka wanke baki ka da sauransu. Gaskiya ni ɗakina ba ɗakin ƙazamai ba ne. Dole sai an wanke sai an share kafin nan sai ka share jikinka kafin nan ka shiga mun ɗaki. Don ni ba na wasa da ƙazanta. Ba na son mutum mai ƙazami ko kuma in ce ƙazanta. Gaskiya ni in za ayi ɗaki, in ka ga ɗakina in zaka iya shiga haka to ka shiga. Amma in kuma ɗakina gaskiya ni ba na son wanda yake ƙazanta ko kuma wanda yake so ya ƙazanta ko mai ne ba na so kawai. In dai za ka iya haka ka bi dokan da na sa a ɗakina ka bi ka shiga. Amma in ba za ka iya haka ba ya rage naka wannan. Wannan ya rage naka. Don ni in ba ka bi dokana ba ya rage naka. Wannan ya rage naka. Don ba ruwana. Ni kawai abin da ya kamata ya dace shi nake yi. Abin da na ce shi nake yi. Ba na aiwatar da abin da ban faɗa ba. Kuma koma mai ne ina bin shi bisa tsari. Duk abin da na ce sai na aiwatar da shi. Duk abin da na faɗa sai na aiwatar da shi. Ba na wasa da abin da na faɗa. Ba na wasa da shi gaskiya. Koma mai sai nayi shi nayi shi bisa tsari gaskiya. Sai na ce koma mai in ka ga abin da ya kamata ta yi shi kawai. In kuma ka ga abin da bai kamata ba kar ka yi shi. Wannan ya rage naka. Sam sam wannan duk wanda ka ga ya yi abu, ya rage, ya yi abu mai kyau don kanshi. Wanda bai yi ba ma duka ya rage nasa. Ni shi ya sa nake yawan faɗawa nake cewa abin da ka shigo duk ɗakin da ka shigo ka samu wari to gaskiya mai ɗakin wannan shi ya so. Shine kuma yake son ƙazantan kuma yake barin ɗakin shi da ƙazanta da ƙazamai da wasu abubuwan. Za ka zo ka kalla ɗakin wasu za ka kalla kayayake yana ƙasa. Kaga kaya a gefen nan kaga wani a gefen nan kaga wani a ƙasa ta sama. Kuma ya, kawai ni abin da na sani shine duk abin da na zo na gani a ɗaki shine zan yi amfani da shi in ce mutum ƙazami ne ko ba ƙazami ba. Gaskiya ni haka nake faɗa. Wannan ya rage na mutum. Ko yadda ko karya yadda wancan ya rage na shi. Amma ni abin da na sani shine gaskiya duk abin da na gani a ɗaki shine yawanci nake faɗa nake zuwa in faɗa wa al'umma ga shi ga shi ga shi ga shi. Amma kuma in na gan ka tsabtsab shi kenan gaskiya ina yarda cewa mutum baya da ƙazanta baya son abubuwa ƙaza da ƙaza. Kuma gaskiya ni ina jin daɗin yanayin yanda nake barin ɗakina. Nake barin shi tsabtsab kuma nake turuttufatattar da ɗakina nake sa mishi turare nake sa mishi komi da yake bukata gaskiya. Ina jin daɗin yadda nake barin ɗakin kuma yadda nake kulle shi kuma yadda na sa dokokin ɗakin da sauransu. Kuma za ka ga ga kafet ga gado na komai a ƙinsa tsab tsab tsab. Za ka kalla komi a ɗakin yana nan, yana nan a yadda yake yadda ya kamata. Kaya a cikin wardrobe na goge shi na goge su na sassa shi na jera su na jera su na jera shi a jere. Komi gari ne yana da gefen shi, jomfa yana da gefen shi, shima wannan kaya ƙananan kaya ma yana da gefen shi. Huluna ma za ka kalla huluna yana da gefen shi inda ake ajiye wa za ka gani. Brush takalma koma mai yana da inda ake ajiye shi a lokacin da ake ajiye shi. Ba za ka shigo ɗakina ba sai lokacin da na ga dama sai kuma lokacin da na fesa maka tulare in ba tulare to ba ka shiga da.

Gaskiya, bokatin da muke da su a gida suna da yawa. Gaskiya, bokatin da muke da su a gidanmu suna da yawa. Bokatai da muke da su suna da yawa a gida. Muna da irin bokati manya manya, muna da ƙanana, ba kalan bokati da ba mu da shi a gida. Wannan gidanmu muna da bokatai sosai sosai da shike mu muna amfani da bokati. Kuma in an fenta gidanmu. Zaka kalla bokati, zaka kalla bokatai. Muna da bokati daban daban, kala iri daban daban muna da bokati. Muna da bokatai daban daban. Akwai kalan bokatin fenti ɗin, suna nan da yawa. Birjik muna da su, ya fi ƙwaya ashirin. Muna da bokatayen fenti, muna da bokata wasu suna da yawa. Gaskiya bokatayen da muke da su, muna da bokatai daban daban wanda ake amfani da su daga nan daga ƙoto ina. Muna da bokatai da yawa. Kuma ana amfani da su. Har yanzu ma akwai bokatayen fenti da sauransu. Muna da kalan bokataye sama, kare, ƙanana, manya ne. Koma wani irin bokati in ka tambaya muna da shi a gidanmu. Wannan muna da kalan bokati manya ne, ƙanana ne, wadda ake ɗiba ruwa. Ba kalan bokati ko wani kala abu da gaskiya ni inna ce maka ba mu da shi ba. Gaskiya, na maka ƙarya in dai kalan bokati ne. Don gidanmu muna sayar da robobi, muna sayarwa kuma kaga in ana fenti muna da shi. Babu kala irin wanda ake sayarwa ko wani in zan ce dai to ba zan ce dai muna da kowane iri a duniyar nan ba. Amma dai mafi yawanci gaskiya muna da shi. Don mu muna sayar da bokatai sosai. Muna sayar da bokatai daban daban. Muna sayar da bokatai daban daban wadda akwai su. Kaga kuma Allah yana taimaka mana, yana ƙara taimaka mana mu da iyayenmu, yana ba mu abin da muke bukata. Kaga ba abin da za ka ce wa Allah sai dai ka ce mishi ka gode. Ba abin da za ka buɗe baki, ka suguna ka ce Allah shine kawai ka ce mishi ka gode. In ka ce ma ka ce ka gode, ina ga ƙarage ne ma. Don abin da Allah ya yi maka ma in ka ce ma ka gode ina ga wallahi ƙa raina ne. In ka ce ma ka gode don godiya ma kalman godiya ma bai ishe ka ka ce mishi ka gode ba. Mutum da Allah da ya ba ka numfa shi wadda kana kwance ka kwanta bacci ka ƙara ka tashi, ba abin da ya kai haka daɗi ay. Allah shi yake, shi yake bayarwa. Allah shine mai ko me ka gode mishi da ni'imomin da ya yi maka. Wasu suna neman kalan ni'ima da kake da shi kuma su suna neman su samu basu da shi. Kaga ka gode wa Allah, ka gode wa Rabbus samawati, ka gode wa Allah, ka gode wa Ar-Rahmanu, ka gode wa Ar-Rahimu, ka gode mishi. Ba wani kalma da za ka ce sai dai ba wani kalan bokati da ba mu da shi ba. Muna da kalolin bokati, kore, fari, baƙi. Muna da ja, muna da ba wani kalan wannan da ba mu da shi ba. Ko wane irin kala muna da shi. Ko wane kala muna da shi gaskiya. Kaga muna da kalan, muna da kalan bilisuwa. Akwai wani kala da ake cewa kalan bilisuwa muna da shi. Muna da ja, muna da fari, muna da pink, muna da ruwan ganye, muna da blue. Ba wani kala dai da wai za ka ce bokati ne ba mu da shi. Gaskiya muna da irin su, muna da manya, muna da ƙanana, muna da yan manya, muna da daban daban fa suna da yawa gaskiya muna da su. Muna da kalolin kujeru muna da su, muna da su, muna da dayawa dai wadda mutane da yawa daga sassa da yawa suna zuwa suna saya. Hatta oda ake a wani gari za ka ga an yi odan bokati manya manya, za ka ga an yi odar robobi 'yar daidai za ka kalle su. Gaskiya suna da arha, robobin kuma basa fashewa da wuri, basa fashewa da wuri. Sabida gaskiya yanayin yadda aka yi shi, ƙwalitin da sauransu gaskiya suna ƙoƙari. Maganan ƙwaliti kam ana samu masu ƙwaliti gaskiya. Mutane suna jin daɗin kayan da muke sayarwa da yanayin yadda abubuwan yake. Kaga kuma in mutum ya jin daɗin yanayin yadda kake sayar da abubuwan ka shi ma zai yimaka ciniki da sauransu. Kuma mutane in muka sayar ma wannan za ka ga wannan yazo. In mun sayar ma wannan za ka kalla wannan yazo sabida yanayin kayayyakin yana da kyau sosai. Bokatai da muke da su daban daban suna da kyau gaskiya. Kuma za mu ba ka garantti na kwana bakwai. In mun ba ka garanttin kwana bakwai in ka ji in bai fashe ba shi ƙenan. In kuma ya fashe kaɗawo za mu canja maka ko kuma in ba ka so ma mu ba ka kuɗinka. Kaga muna da garantti ƙenan. Muna da garantti sosai sosai. Kuma kaga yanayin abubuwanmu muna yin shi bisa tsari ne. Kuma kaga yadda suke na a gidanmu suna nan birjik. Muna da manya manyan ɗakuna da ƙo in ce store da muke ajiye su muna da su gaskiya. Kuma robobi suna jimawa, suna sosai, suna jimawa. Wadda muke sayar musu gaskiya suna ƙara dawowa kuma suna kawo mana sabbin kostamomi wadda suke sayan abubuwa a wajenmu. Kuma su ma suɗin ma in sun ji daɗi za su zama kostamanmu. Su ma za su kawo mana wasu. Kaga shi ya sa muke jin daɗin kasuwanci da mutane a wurin. Muke jin daɗin kasuwanci da mutanen garin, da su ƙomi da ƙomi gaskiya ina jin daɗi yanayin yadda mutane suke taimaka mana, suke ba mu abubuwan da ya kamata, abubuwan da ya Kaga kuma bokati harkar bokati yana ci yana taimakawa sosai kuma gaskiya. To shi ya sa nake jin daɗi a kowane lokaci muke taimakawa kuma kaga koma wani bokati.